Eh to gaskiya ba zan ce ina cin ma manafar tallace-tallace ba ko kuma in ce na taɓa cin manafar tallace-tallace ba. Saboda a gaba ki daya rayuwana ba a taɓa samun wasu ko in ce wani kamfani ko wani wajen aiki dai da suka taɓa kawo mun tallace-tallace a kan in tallatar musu ba ko kuma wani abu dai makamancin haka gaskiya. So gaskiya a rayuwana idan na ce na yi tallace-tallace ko kuma ina cin manafar tallace-tallace zai zama kamar na yi ƙarya ne. Domin ni Bahaushe ne da yake ganin cewa faɗan abin da bai dace ba akan lalle-lalle ya saba wa al'adanmu da kuma a dabi'unmu gaskiya. So maganance wa na taba ina cin manafar tallace-tallace gaskiya a ra'ayina kam gaskiya ban taɓa cinmawa ba ko kuma in ce ba, ban taɓa kawo kan cewa ma zan yi wannan abun kamar haka ba. So gaskiya maganance wa, cin ma manafar tallace-tallace bai taso ba. Indai malam bahaushe kawai yan da muke. Amma dai ako da a makaranta akwai lokacin da aka taɓa kawo wani, wani kamfani ta taɓa kawo irin tallace-tallace na, nasu dai da ake yi irin na madara da sauransu. So a lokacin dai mun hau dake lokacin ya kasance nine shugaban ɗalibai namu na makarantar. To a lokacin na ɗan yi tallace-tallace to duk da dai abun dai ya kasance ya zo ya zama kamar wani kala dai haka saboda abune da bawai na saba da shi ba ko kuma a ce a ya zama mun wani sabon abu waje na gaskiya. So maganar tallace-tallace gaskiya abune da zan iya cewa gaskiya sai a hankali saboda ni mutum ne da bai taɓa kawo wannan ba dan ko da yake ma lokacin da nake a wannan makaranta da sauransu dai gaskiya kamar yadda na ce su ɗayan ne dai taɓa aka taɓa hakan yake taɓa faruwa ɗin. So gaskiya maganar tallace-tallace, cin ma manufar tallace-tallace gaskiya ba zai, ba zan ce ni wani gwani bane a wajen. To shine amma dai akwai mutanen da na sani da yawa da suka cin ma manufar tallace-tallace ta hanyar sadarwa ta jarida, ta talabijin, ta rediyo duka dai. Amma nikan gaskiya hakan bai taɓa faruwa da ni ba. Sannan kuma a cikin gidan mu ma bai taba faruwa da wani ba. Duk da dai na san kan cewa idan ya kasance tallace-tallace abune mai kyau saboda yana sa, yana zama hanyar samun kuɗi sannan kuma yakan kawo ɗauka kawa mutum. Amma gaskiya ni hakan bai taɓa zuwa sannan kuma gaskiya ban da ra'ayin yin tallace-tallace saboda ni ko da na taso a gidan mu ma ban ga na yi ba sannan kuma gaskiya ni ban da ra'ayin yin abu. Dan ko da can tasowa na ina so in zama irin mutum ne mai ban da irin abun da zai za ace duka mai tallace-tallace. Domin kafin ka zama mai tallace-tallace ya kamata ka zaba kana da surutu ko kuma ya kasance a'a ka san me abin ya ƙunsa ko kuma ka je ma makaranta ka karanta ko kuma ka samu wanda suka san abun su ɗaura ka a hanya. To gaskiya ni a cikin wayanda na tashi da su gaskiya babu mutane masu haka saboda yawanci ilimi ko in ce irin ilimin abubuwa yana tashi ne idan ya kasance cikin mutum ya samu abin da ake cire wa magini da abin da mutum ya taso da shi ko kuma ya ga ana yi kamar yadda yaro zai taso ya ga a mutane suna tafiya ba sai ka koya masa ba ko kuma wani abu haka. To amma gaskiya ni ban tashi na samu a ilimi a kan tallace-tallace ba domin ko a makaranta akwai abin da ake, akwai darasi da ake na tallace-tallace. To mu ya kasance a makarantar mu gaskiya wannan darasin ya kasance zaka iya ɗaukan shi ne ko kuma ka ajiye shi ka dauki wani. To a lokacin ma ni ban dauki tallace-tallace ba saboda gaskiya ni ban da ra'ayi abu. So manufar tallace-tallace a wurina zai zama kamar wani abune da yake kasancewa gaskiya. Eh zan iya cewa ya kasance kamar zai zama min sabon abune da har dai ya kasance na yi wannan gaskiya. Amma dai idan ya kasance abin ya zo ya kasance ya zama dole.

Eh to a gaskiya nakan ajiye hotuna na abin da ya shafi hotuna na abin da ake cewa gallery a turance wato ma'ajiyar hotuna. A can ne nake ajiye hotuna na gaskiya. Domin a can hotunan mutum sukan kasance wa a cikin tsaro. Gaskiya nakan ajiye hotuna na a can ne sosai sosai. Sannan kuma yawanci wasun nakan saving ɗinsu nakan ajiye su a kan email dina. Wani kuma nakan dauko akwai ina da a kwamfuta nakan ajiye shi a ajin kwamfuta.

Eh to gaskiya nakan, nakan ɗinka tufafi wataran. Domin ya kasance na koyi ɗinka tufafi lokacin ina, tun ina ƙarami na koyi ɗinka tufafi. Da ke akwai, eh, yayana da yake kasance tela ne, wato mutum ne da yake ɗinka tufafi. So gaskiya na koyi ɗinka tufafi tun wannan lokacin. Sanan nakan iya ɗinka tufafi sosai, sosai, sosai ma mutane. Duk da daini bai kasance na ɗauke shi a matsayin sana'a na yi ba, amma gaskiya nakan ɗinka shi, eh, a gida domin ya kasance muna da keken ɗinka tufafi. Muna kan yi amfani da wannan keken nan domin na ga na ɗinka tufafi ma ƙannena da duk dai wandana, abokanaina da kowa da kowa de. Nakan yi ƙoƙari na ga na ɗinka tufafi musu gaskiya. Sanan ni kai na yi da yake kasance ko gyara ko kuma wani abude makamancin haka. Nakan yi ƙoƙarin na ga na yi domin haka yake kasance yana bani nishadin ma yin haka gaskiya. Saboda ni a waje na ɗinka tufafi abu ne da yake kasance kamar na taso na gani muna yi ne, ana yi ne a gidanmu gaskiya. Saboda da mamana da ya-- yayana da kuma kowa ta dai. Dangin mu duka zanna a gidanmu gaskiya ita ma ta yi wannan abun sosai. Na harkan ɗinka tufafi. To, tun a wajen gaskiya dai ko ya nasan yadda ake ɗinka wa gaskiya. So ɗinka tufafi ni a waje na gaskiya babban zan zama iya ɗaukan shi a matsayin sana'a idan, idan dai kawai bai saka maida hankali na a wajen ba ne. Amma dai gaskiya da zan maida hankali ni, karen kai na, na sani wani gwani ne a wajen. Inda wajen ba tun ɗinka tufafi ne gaskiya. Ni na san da zan maida hankali zan zama gwani sosai, sosai a wajen. Sai dai kawai da ya kasance ni ban da ra ayin abun ne to da na taso sai naga kai. To abu kuma in ya kasance mutum bai da rai yin shi to gaskiya ya kasance ko kana yi za ka ji ba ka da, ba ka da zumma a kai, ba ka da ƙwarin gwaiwa a kai. So duk wani abun da za ka yi a kama ta ce kana da ƙwarin gwaiwa. To gaskiya ni ya kasance na rasa ƙwarin gwaiwa a kan wannan, eh, sana'a ko kuma in ce harkokin na ɗinka tufafi gaskiya. Amma dai gaskiya na kai iya ɗinka tufafi ma a gida lokacin da yake kasance ba na komai ko kuma na ba ko kuma in gyara tufafi. Domin akwai tufafin da za ka same su sun yi ɓaci sun wannan to wanda zai iya ɗinka tufafi gaskiya zai iya gyara shi. Saboda duka aikin abu ɗaya, abu ɗaya ne duka ake. Wanda zai iya ɗinka tufafi zai iya gyara shi gaskiya. So gaskiya nakan iya ɗinka tufafi sosai, sosai, sosai. Domin akwai, akwai sallah da yake kasance mamu, da ke musu. Bai akwai abun da yake cewa sallah. To sallar da yake kasance, ado, ni na yi ɗinki mama, mama na dai kakuna na da kowa da kowa ne na musu ɗinki, na ɗinka musu tufafi sosai. Sanan sun ji daɗi yadda hakan har lokacin ya kasance babana yana so ya maida ni inda ake sana'an ɗinka tufafi ne. Na ce a'a, ni gaskiya bani da zumma ko kuma in ce ban da ƙwarin gwaiwa yin wannan sana'a. Saboda ni gaskiya na fita tala, eh, sana'a na, na fi gane sana'an da zan yi shi a baya gaskiya. To gaskiya ni ɗinka tufafi ba wai ina ɗauke shi sana'a ba ne amma dai ina yin shi gaskiya sosai, sosai, sosai. Domin ɗinka tufafi ya kasance ni a waje na wani babban abu ne ko kuma in ce wani sa-- ni ban dai raina shi ba kam. Amma gaskiya ni a waje na ya kasance abu ne kan nima dai yake ko in ce yana burgeni sosai. Babban na gaskiya ban ɗauke shi a matsayin sana'a da zan iya yi. Saboda yawanci za ka ga masu ɗinka tufafi a zaune suke a shago ko kuma suna zaune a wani waje makamancin haka. To ni kuma gaskiya duk sana'a idan ya kasance cewa da wurin zama wuri ɗaya. To ni gaskiya sana'an yakan kasance zai bani wahala sosai saboda ni ban iya wannan ba gaskiya. So gaskiya ni in ya kasance sana'a ina zauna waje ɗaya gaskiya. Eh, zan zo da iri gaskiya. So gaskiya ni ɗinka tufafi a waje na ba, ba sana'a bane da zan iya ɗaukan sa a matsayin wani, wannan gaskiya. Domin ɗinka tufafi yana buƙatar lokaci da zai sauran su. To ni kuma gaskiya bani da wannan lokacin da zan yi wannan gaskiya. Zan zauna yin ta ɗinka, na zauna a waje ɗaya ba wurin da nake zuwa ba kuma inda nake wannan gaskiya. Ni ya kasance in na yi haka ko kuma in ce haka zan cuci kai na dai kasance kamar ni ina, ba na yin abun da.

To, gaskiya ni dai na fi gani, eh, yanayi na zafi gaskiya. Saboda zafi ya fi mun sanyi gaskiya sosai, sosai. Saboda shi zafi akwai wanda za ka iya ka iya control ɗin shi ko kuma in ce ni jikina saboda yanayi yakan iya kasancewa mutane kowa da wanda ya fi so. To amma ni gaskiya na fi za son zafi saboda zafi, a zafi mutum zai tashi da wuri, sannan kuma zai kan tashi da ƙarfin jiki saboda yanayin hunin zai kasance ma mutum baya jin daɗin shi sosai kamar yadda a sanyi zai kasance mutum zai kwanta a ɗaki, ya yi ta bacci, ya yi ta bacci saboda yana tunanin in ya fito waje ma da sanyi ko mutane ba su fito ba. To amma yanayin zafi gaskiya ba haka bane abun, saboda yanayin zafi ko da zafin ma zai takure ka. Ka ji ka na so ka fito ka je nema domin an ce duk namiji saboda ni namiji ne sannan kuma ya kamata mu fita nema sosai, sosai. Gaskiya yanayin zafi ni ya fi mun yanayin sanyi. Ina ƙaunar yanayin zafi sosai, sosai gaskiya saboda yanayin zafi ni a wajena abu ne mai, ko in ce abu ne da nake ƙaunan zuwansa domin har idan yanayin sanyi ya zo ma har na ji kaman bana jin daɗi haka ko kuma in ji kaman jikina gaba ɗaya ba na ji yadda na ji. To gaskiya, gaskiya ina ƙauna yanayin zafi sosai, sosai. Don a, a yanayin zafi yadda nake ƙodan ƙoda shi ya sa akwai lokacin da zan iya cewa ma mun fita daga ƙasana muka tafi wani ƙasa domin in hutu to gaskiya ban ji daɗin yanayin wajen ba saboda yanayin wajen yanayin sanyi ne sosai, sosai. Yadda ni kuma gaskiya ba yanayin sanyi baya wani birge ni kamar yanayin zafi ba gaskiya. To na sha wahala sosai, sosai saboda jikina bai riga ya saba ba saboda mun saba a nan ƙasar mu da Najeriya ya kasance yanayin zafi yafi yawa da lokatai saboda Arewa muke so gaskiya yanayin zafi yanayi yafi yawa. Yanayin sanyi sannan har jikin mu ya riƙa yasa ba da shi in har ya kai ga idan ya kasance mun ji, mun ji sanyi ko kuma wani yanayi dai dai ya bambanta da wannan yakan kasance jikin mu bai, jikin mu zai sa, za mu samu sauyin yanayi a jikin mu. Tsanan, farar launin fatan jikin mu bazata cinye ba sannan wani abu dai ƙara sani in so zafi shine. Yanayin zafi shine gaskiya ni, eh, yanayin zafi yakan gyara jikin ɗan adam sosai, sosai fiye da yanayin sanyi domin yanayin sanyi ko da tafin ƙafan mutum za ka duba za ka ga tafin ƙafan sa na kan fashewa. A baki mutum yana ta yin fasawo ko kuma wani abun dai makamanci haka to gaskiya yanayin sanyi kuma ba sa mun irin haka gaskiya. Yanayin sanyi baya zuwa da irin waya, yanayin zafi baya iya zuwa da irin waya nan. To wannan yana daga ciki abun da ya sa nake ƙara ƙauna yanayin zafi. Wanda yanayin zafi bai cika zuwa da wayen nan fashewar fashewar jiki ko kuma wani abu dai ya maka bacci haka ba sai dai ma ya ƙara gyara maka jiki da ya kasance ka, ka na wanka a kan kari. Wannan yanayin zafin shi zai saba, zai sa jikin ka yayi kyau, ya saka ka zama kamar dai ba kai ɗin ba. Har ya ƙara maka farima da sauransu dai duka. To gaskiya ina ƙauna yanayin zafi sosai, sosai, sosai gaskiya. To domin yanayin zafi ya kasance wani abu ne, ni a wurina da har ina jin idan ma babu wannan to gaskiya nake ji wani irin sosai, sosai, sosai har ana. Ma gaskiya ina ƙaunan yanayin zafi, yanayin zafi a wajena abu ne mai mahimmanci, matuƙar muhimmanci a wajena gaskiya. Domin yanayin zafi ya fi mun yanayin sosai sanyi sosai, sosai, sosai gaskiya saboda yanayin zafi abu ne mai wanda ni a wajena gaskiya ina jin daɗin sa sosai, sosai, sosai gaskiya. To ina ji zan daina a kan maganan yanayi da na fi ƙauna wani irin yanayi kake so? To ina tunanin na ansa wannan tambayan gaskiya. Domin yanayin da na fi so shi ne yanayin zafi sannan kuma ina yi bani a kan me yanayin zafi yake nufi sannan kuma me ya sa ni nake ƙauna wannan yanayi na zafin gaskiya. Na yi bayani duka aƙansu to gaskiya ina tunanin in dai har adalci ne to zancen na har ƙaɓa ba adalci a kan yanayin zafi ko sanyi gaskiya ni a wajena. To gaskiya yanayi abu ne da ya kamata mutane su so shi ko kuma in ce dole ne ma mutane su so shi saboda zuwa yake yana tafiya. To canji canjin yanayi kuma wannan abu ne da kowa ya.

Eh to, ya kake karɓar baƙo? To gaskiya ina karɓan baƙo ne ta hanyar masa far'a tukuna. Sannan da marabtansa, dakya, da tadanka, zamuyi wanda zasu faranta masa rai. Sannan da gaisawa da shi, sannan daga nan sai mu zauna. Bashi wuri mai kyau wurin zama ya zauna. Sannan sai mu gaisa da shi, mu fahimci juna. Sannan sai ka kawo masa ruwa ya sha mai sanyi. To daga nan sai mu fara magana, abinci ko wani abu dai biyo baya. Amma dai farkon abin da nake fara yi da shi shine marabce shi. Domin an ce baƙon ka, annabinka a Hausance. To gaskiya nakan marabce baƙo ne da far'a tukuna. In nuna masa a'a gaskiya ina cikin, ina cike da farin ciki da zuwansa sosai, sosai gaskiya. Idan mun, duk baƙo idan ka nuna masa haka, kana cike da farin ciki da zuwansa ko kuma wani abu haka to zai ji daɗi, zai ƙara kaunan ka. Kai ma ya ji kamantu fa yanzu wanda ya yi wajen ka. Gaskiya ya samu karɓuwa ko kuma ya samu tarba mai kyau. Inda idan ya kasance zai dawo wani lokaci to zai ji daɗin dawowa da far'a da jin, da tunanin cewa wancan zuwansa da yayi fa gaskiya ka karɓe shi sosai da hannu bibbiyu. To gaskiya nakan marabce baƙo da yin wannan tarba mai kyau. Sannan daga nan sai in kawo masa ruwa mai sanyi ya sha. Idan akwai, idan babu kuma sai ya kasance in kawo masa ruwa da yawa wanda zai sanyaya masa zuciyarsa. Domin duk wanda yayi tafiya daga wuri mai nisa yazo wajen ka to ya kasance masoyin ka ne. Sannan wanda zai ɗauko ƙafa sai zo daga nisa yazo wajen ka to gaskiya wannan mutum ya karrama ka toh Kai ma ya kamata ka karrama shi. To daga nan idan ya kasance na samu masa ruwa da wannan yana maganan abinci zai zo ne idan ya kasance na san da zuwan baƙon dama. To zan masa shirin abinci mai kyau domin ya ce ji daɗi. Tu amma idan ya kasance ban san da zuwansa ba gaskiya to zan masa, na bashi ruwa idan ya kasance ya isa yalu ya samu. An gama abincin sannan kuma ba sauri yake yi ba. To zaɓi ko masa a sa masa. Sannan ya ci ya ji daɗi. Sannan sai in raka shi ko kuma in ce a'a, eh, muyi ta'adi in wurina yazo in kwana ya zo ga inda zai kwana aka kai shi ya duba ya gani. Mu sha hira da shi duk da muyi ta'adi in rayuwa a inda muke zama. Ko a yanzu sannan daga nan sai a raka shi ɗakinsa aka yi masa kayan sa yaje ya huta. Shima domin duk wanda yazo wannan yayi tafiya ko daga nisa ne ko daga wurin mikusanci yana da kyau mutum ya bashi lokacin da zai ɗan huta domin shima yana bukatan hutu. To gaskiya ban cika cika ba ko da surutu sosai ba gaskiya domin yi ba mutum bane ma abincin son surutu. To gaskiya ban cika cika ba ko da surutu ba saboda na san baƙi ya kamata ka, ko kuma in ce musamman ma wanda ba ka san shi ba gaskiya. To indai ba ka san mutum ba shine farkon haduwan ku da shi ya kamata ka yi ra'ayi tukuna ka ga wane irin mutum ne shi. Kafin ka fara mu'amala da shi na, eh, surutu ko na wuya kamata ka fahimci a'a shi wane irin mutum ne? Yana son surutun ko kuma baya so. Domin gaskiya nakan fahimci mutane tukuna first, fara tunanin a'a wane irin mutane su. Sannan ne tunani akan wane irin mutane su tukuna idan na fahimci wane irin rayuwa suke suna yi. Sannan in ɗauko musu daɗi akan yaron da zai yi daɗin mu zai kasance ni ban tattauniyoyi hanya da ban ba su suna. Na iya me suke so mun yi mai daɗi a kai ko kuma wani abu. To gaskiya karɓar baƙo na, na kan tare mu baƙo ne da annashwaha. A'a da farko ciki a fuska na sannan ka kai shi gida mu zanna mun yi daɗi sannan ya je abun da ya kawo sa. Ko kuma in ma'aure na ziyara ne ya kasance ya zo ya kawo mun wani kadayi ya samu. Kamala a sannan ya raka shi, ya koma. Ko kuma idan ya tashi kuma ya kasance take mun yi gida muna da abun da ake kai mutum waje idan ya zo. To nine ma nake ɗaukan mutane in bai da su. Gaskiya in ya kasance ko da baƙon bana abu bane ko na mamana ne ko na babana. In ya kasance ni na fara gani shi na kan karɓo jakansa ko kuma wani abu dai da hannunsa da ya zo da shi gaskiya sai in shigar masa da shi cikin gida. Dan na shigar masa da shi cikin gida in nuna masa cewa eh wannan fa baƙo ne ya zo daga kaza, daga kaza, daga yanzu. Ko kuma in sun ba san da zuwan shi to wannan ba wani abu bane na wannan to zan samu in kai musu wannan ɗin. To gaskiya ni wannan daga cikin, kaɗan daga ciki ne a inda ni ke na ara a yi na kuma an ce wannan saboda kowa yana da raayin sa da kuma yanda yake tarbar baƙi ko an ce karɓar baƙi a Hausance. Saboda karɓar baƙo wani abu ne da mutane da yawa suke yi a yaren Hausa. Ba ma yaren Hausa ba duk duniya akwai yanda kowa ke.

A mene ne abincin da kake fi so? To gaskiya ne, amma gaskiya ina matukar ƙaunar ɗan wake a rayuwana gaskiya. Allah ya jarrabce ni da son ɗan wake sosai sosai. Bayan nan kuma ina son shinkafa da mai da yaji. Ina son tuwo, shinkafa, miyan kuka kuma gaskiya bayan shinkafa da mai da yaji ma. Gaskiya ina matukar ƙaunar wannan nau'ikan abinci guda uku domin su kan mataƙan sani farin ciki sosai idan naci su gaskiya. Ina jin daɗin cin su sosai, sosai, sosai. Sha sama ko a gida gaskiya na kan su a yi su. Dan duk lokacin da na ga na dafa irin wannan nau'ikan abinci na kan ji farin ciki a raina sosai, sosai, sosai gaskiya. To a gaskiya ina son wayan nan abincin musamman ma shi na farko da na gaya ɗan wake gaskiya. Wannan ya kasance abinci ne da nake buƙatar son shi kamar yadda na bayani a baya. Domin abincin yaro ne asalin sa daga yaronmu gaskiya to ina matuƙar ƙaunar shi sosai sosai. Abinci ne da yake sani nishaɗi nishaɗi ma har wucewa raini fara santi ma gaskiya. Sai kuma wannan lissafin na biyu wanda nake magana akan tuwo shinkafa, miyan kuka shi ma gaskiya na abinci ne da yake matuƙar nishaɗantar da ni. Dukdai ya kasance abincin gargajiya amma dai still na jin daɗin shi gaskiya. Ina jin daɗin sa sosai, sosai, sosai. Abincin yana matuƙar ƙayatar da ni da na gan shi. Kowa ido ma a gani ma gaskiya idan na gan shi yana kara birgeni sosai. Ina jin daɗin tsako, ina ƙaunatar cin shi, in ci shi in ci ina son abinci. Domin kuma duka abincin da ya kasance kana, kana son shi sosai za ka ci ga ka dinga ka ci, za ka je ka zam zam. Bawai za ka je ah yanzu ka ci abinci kana jin yunwa bane. To gaskiya na tuwo wannan nau'ikan abincin suna sani in ci na har jima ban ci abinci ba saboda na ci abun da nake so gaskiya. Dama haka ne duk wanda ya ci abincin da yake so ya yi sai ya yi ƙosar da shi sosai to gaskiya zai wuya ya sani ya yi abinci wani. Sannan bayan nan shinkafa da mai da yaji shi ma abinci ne da yake sani jin daɗi sosai sosai idan bayan cin sa. Kuma bayan cin sa idan na sha ruwa same shi da ruwan sanyi ma musamman in na same shi da ruwan sanyi bayan ci to gaskiya kuma ya kasance ka samu, na same shi da ganye haka na gaka to gaskiya ina jin matukar daɗin shi gaskiya sosai sosai. Sannan bayan nan ina son ganyaye suma kama yadda nake magana akan ɗan wake, shinkafa. Sannan ina matuƙar ƙaunar ganye, ganye kamar su latas, kamar su kabeji, kamar su aleho, yakuwa gaskiya ina matuƙar ƙaunar su. Wannan nau'ikan abinci suna matuƙar ƙayatar da ni suma. In gan su an yanka su aka yi abinci ana ci ko kuma in gan su dai a wani jellof da za'ayi ko kuma in gan su a wani, da jellof shine idan na ci jellof a kalmar turanci yana nufin dafa duka. Dafa duka dai shine jellof in gan su a irin waye nan abincin gaskiya ina matuƙar jin daɗin su da matuƙar ƙayatar da ni gaskiya. Kawai ganin su ma da nakeyi a saman abinci gaskiya ina jin daɗi sosai, sosai, sosai. Balle ma a ci har ina zuwa wai, ina ganin su a wannan to gaskiya ina matuƙar jin daɗin gani irin wannan abinci sosai, sosai, sosai gaskiya. Ɗan ko irin su ƙosai, tsami, masa duka duka ina suma ina matuƙar jin daɗin su to anma gaskiya basu kai shinkafa, ɗan wake, tuwo shinkafa da na lissafo gaskiya domin tuwo kusan mun tashi nema mun ga ana yi. To haka ya kasance a biyon mu.

Eh gaskiya ina da dabbar gida. Muna da kaza, muna da agwagwa, muna da dabbobin gida de iri iri, akuya, tinkiya, shanu. Gaskiya duka muna da su a gidanmu sosai sosai. Toh gaskiya ina da dabban gida sosai sosai. Akwai su kaza, su agwagwa domin ya kasance akwai ƙannena da yayuna duka suna wannan kiwo. Toh gaskiya muna da dabbobin gida sosai sosai a gidanmu. Gaskiya ina da shi, yayana yana da shi, ƙanina yana da shi. Duka gaskiya muna da dabbobin gida. Dabbobin gida masu irinsu agwagwa, kaza, akuyane da sauransu duka muna da shi gaskiya. Sannan kuma ina jin daɗin ganinsu a cikin gida suna yawo saboda suna ƙara ƙayatar gida gaskiya. Domin a duk inda dabbar gida take tana ƙara ƙayatar gida gaskiya. Sannan ina jin daɗin ganin dabbobin gida hangansu suna yawo ko kuma hangansu ina ba su abinci suna ci. Sannan kuma idan irin sallah ta zo ko kuma wani azumi haka akan iya yanka su. Sannan a ci daɗin naman. Toh wannan ma yana daga cikin abin da yake ƙara burgeni na dabbobi, ƙara kiwo kiwo na dabbar gida da dai duka ko wane irin dabba. Kaman abin da ya ƙunshi su agwagwa, kaza, akuya har da karema da alade. Duka waɗannan dabbobin gida ne, nau'ikan dabbobin gida ne da ke da shi. Ko kuma ince na taɓa kiwo kamar irin ƙadauke irin shi alade. Na taɓa kiwonsa sosai sosai. Sannan kuma irin tinkiya, kaza duka na taɓa kiwonsa har sun hayayyafa ma gaskiya. Sannan akwai ƙali nama da yake yi su. Sannan shi ma yana jin daɗin kiwata su. Toh dai gaskiya muna ri ke su a dabbar gida a gida da yawa. Sannan kuma muna da dabbar gida, dabban daji duka. Waɗannan duka dabbobi ne da za ka iya samu a gidanmu. Ko ince a gidana saboda ni ba gidana ba dan gidan kai na so gidan, gidanmu ne ke. To bazan ce ina da dabbar gida a gidana ba sai dai in ce ina da dabbar gida a gidanmu. Shi yasa idan na tashi nake yin maganar cewa ina da dabbar gida a gidanmu ba wai ina da dabbar gida a gidana ba. To duka dai waɗannan dabbobi da na lissafta kama daga kan kaza, agwagwa, akuya, tinkiya, shanu, zabo duka wannan dabbobin gida nau'ukan dabbobin gida ne da za ka iya samu a gidanmu. Wance a gidana. Waɗannan nau'ikan dabbobin gida duka akan iya samun su a wurinmu gaskiya. Sannan ina jin daɗin cin naman su da sauran su gaskiya kuma naman su ya kasance nama mai daɗi gaskiya. Namomin dabbobin gida gaskiya naman su yana da daɗi. Shi yasa mutane sukan yaba da wannan dabbobin shi ya sa ma babban dalilin da ma ya sa mutum ya yake jin yana so ya kiwota su ke nan gaskiya. Waɗannan dabbobin suna da matukar daɗin nama. Sannan naman su yana da zaƙi fiye da dabbobin daji. Domin saboda dama za ka ganin kawo dabbobin daji ama dai za ka ga naman gaskiya bawa ya kai naman dabbar gida faɗi daɗi. Sai dai a ci shi da ƙuri kamar yadda ya kasaba ma gaskiya. Inda yana maganan daɗi. To naman dabbar gida tafi naman dabban daji gaskiya daɗi. Shi ya sa ma nake ƙarfafa ku yi wurin kiwota su saboda ina jin daɗin naman. Sannan kuma ina jin daɗin cin irin waɗannan nau'ikan abubuwan da sa za ka same su a gidana sosai sosai gaskiya. Ina jin daɗin cin naman dabbar, cin naman dabbar gida gaskiya sosai. Shi yasa dabbar gida a gidana gaskiya suna da ɗan yawa. Sannan mutane sukan yi wanzarsa, suna sukan kai gidajen su. Sannan ina jin daɗin sayar musu. Sannan kuma kamar irin kaza takan yi ƙwai, irin agwagwa shi irin zabo shi ma kan yi ƙwai. Wannan ƙwayayen kuma na kan iya soya ijun ci su inda suke mun daɗi gaskiya. Kamar irin ƙalauke ƙoyin kaza ko ƙoyin zabo ko ƙoyin agwagwa. Waɗannan ƙwayaye ne da suke nau'ikan sinadarai da suke ƙara wa ɗan adam lafiya. Sannan wannan ko da likitoci a asibiti suna jin hankalin mutane da suna cin irin waɗannan abubuwan. To wannan ne ma ƙarfin da yake ƙara ƙarfafa mu kuwa wajen ajiye irin waɗannan dabbobi a gida saboda suna mun irin wannan saboda ka samu nama da kuma wannan da za ka ci yana ƙara ma ka sinadaran lafiya jikinka saboda jin daɗin yau da kullum da kuma iya yin aikinka yadda yake so ya dace gaskiya. Toh gaskiya dabbar gida5na da dabbar gida da yawa. Kar na iya yin cika da surutu amma ina da dabbar gida a gida sosai sosai sosai nake ajiya su.

Eh gaskiya na kan kalli inuwa na sosai musamman da rana. Na kan kalla inuwa na idan ina tafiya ko kuma ina fita don je wani wuri ko kuma lokacin da ya kasance akwai inda ya kasance akwai hasken rana gaskiya mutum ba mani ba ko inuwar abubuwa na kan kalla gaskiya. Sanan na kan kalli inuwa na nima, na kan kalla inuwar abubuwa, na kan kalli inuwar mutane, dabbobi da dai sauransu banda inuwa na ma gaskiya. To na kan kalli inuwa na gaskiya sosai, sosai, sosai. Inuwar, inuwar mutum ko kuma in ce inuwa na da nake gani na kan gan shi a idan na tsaya a haske, hasken rana ko kuma hasken ƙwan fitila ko kuma idan ya kasance lokacin da na tsaya dan inda na tsaya akwai farin wata ko kuma wani yawan makamancin haka. To gaskiya na kan kalli inuwa na a jiki. Na kan kalli idan na tsaya a ƙasa na kan kalli, idan na tsaya daga sama na kan kalli inuwa na a ƙasa. Sanan ko kuma wani idan na tsaya ta jikin gini, bango ko kuma wani abu hakade to na kan kalli inuwa na ta wajen gaskiya. Sanan hakan ma ya kan matuƙar ƙaya tardani gaskiya, na kallo inuwa na a jikin abu ko kuma in kalla jikin gini ko in kalli wani abu to hakan ma ya kan ƙara matuƙarƙaya tartani gaskiya. Ina son kallon inuwa na gaskiya saboda wannan ya kan taimaka min in ga na ƙara tsayi ne ko kuma na ƙara guntancewa neba ne. Duniyya kullum lokacin da mutum zai ƙara tsayi ya zauna guntanci ba. To gaskiya ganin inuwa na ya kan daidaita ni in ga cewa eh na ƙara tsayi ne ko kuma na ƙara guntancewa ne. Gaskiya na kan kalli inuwa na sosai, sosai ba ma inuwa na ba ma inuwar wasu abubuwa ma na kan iya kallo gaskiya banda inuwa na ma. To gaskiya na kan kalla inuwa na sosai.

Eh, gaskiya muna amfani da ruwan rijiya, a garum mu, ko in ce a gidan muma muna da rijiya da muke amfani da ruwan shi gaskiya. Sanan, ruwan rijiya dai, to bara dai a ce yana da wani hhm kyau hwa amma de gaskiya muna amfani da shi. Ama da son samu ne, ba shi ya kamata muna amfani da shi ba. Amma to rashin samun wani, eh ya sa muke amfani da shi dan gaskiya. A gida, wanki, sha, eh wanka duka da ruwan rijiya muke amfani gaskiya. Anna ma rijiya, ruwan rijiya muna jin daɗin amfani da shi sosai sosai. Tun da ya kasance ruwa ne da zaka samo shi yanzu-yanzu.